Sosai ma ina miƙa jiki da safe, ina zuwa na don ko yau ma sai da na je amma ina yin workout kullum.

Zama ni ke inji daga ko wanne, inji daga kasance. Na nima solution gaskiya amma ba wani damun kai na nakeyi ba ina dai tsayawa ne in ga wanene? Yafi gaskiya in ma mutun nar.

Gaskiya na na fison English word, zan diga yi ina ta kurashi na fison English words yawwa na fi son. Mukai yawanci irin kayan da na fi son.

Eh tom bandai san ko a waya na akwai ba amma ni dai bana amfani dashi bansan ko a wayar akwai ne yake taimaka min ba ku kuma, ku kuma wanda ake amfani dashi.

Gaskiya ina karatu ina, ina addoi sosai kafin in kwanta, sosai ma ina, ina, ina karatun bacci kafin in kwanta. To.

Esha, gaskiya ina kallon inuwa na. Gaskiya, ai tira ma in na gayo ta nan ina dubawa in gani. Maka kawai in na gani dai in naga kaya na a miƙe gaskiya ina ɗan jin good impression.